Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatu kafin na kwanta ko na kwana. Shi karatu kafin ka kwanta ko ka kwana yana da kyau sosai domin yana ƙara maƙwalwa hazaka. Yana ƙara ka zama, ka zama kaman wanda yake, yake, yake da fasaha.

Kana iya jefa dutse nisa? Eh ina iya jefa nu--dutse a nesa. Shi jefa dutse a nisa ya danganci yanayin harbi da kake da shi. Idan kana da ƙarfin halbi zaka iya halbin dutse daga nan zuwa Kantagora ko dai wa wani gari.

Kana son ɗaukar hotuna? Ina son ɗaukar hotuna sosai saboda ɗaukar hoto yana da kyau kuma yana ƙara, yana ƙara karin gari wa kanka. Kalli, shi mahimmancin ɗaukar hoto yana ƙara sa mutum ya ajiye memorin nashi kodan shekaru zuwa gaba.